Rubutun ka yana da kyau? Ƙwarai lalle rubutuna yana da kyau. Musamman idan na samu alƙalami da littafi mai kyau. To rubutuna zai yi kyau matuƙa saboda ina rubutu da hannun dama. Rubutuna yana da kyau matuƙa idan na samu alƙalami da littafi masu kyau.

Kana fin son zama ko tsayuwa? Kana son zama ko tsayuwa? Na fi son zama gaskiya saboda tsayuwa wani lokacin mutum zai iya gajiya da tsayuwa. Amma idan zama ne kau, to sai dai kaɗan ceka gyaggyarawa ka gyara ka gyara saboda ba za ka gaji sosai ba. Na fi son zama akan tsayuwa.

Wane irin nama ka fi so? Kalan naman da na fi so shine naman kaza. Kuma dafaffe. Ko kuma farfesu. To na fi son nama na kaza, dafaffe ko kuma farfesu. Wannan shine kalan naman da na fi so.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Kwarai ina shuka tsire-tsire a gida, saboda shuka tsire-tsire a gida wato tsirrai kayan lambu yana taimakawa a gida, gida yayi kyau sannan kuma zai taimakawa ƙasar gidan ita ma ya kasance tana da ƙwari. Saboda haka ne nake shuka tsire-tsire a gida.

Yaushe kake kwana kullum? Wannan yana nufin, yaushe nike kwantawa in yi bacci a kowane dare kullum? To, lokacin da nike kwantawa ko kuma nike kwana kullum, shine da daddare bayan nayi sallar isha'i naci abinci. Shine lokacin da nike kwana kullum. Lokacin da naci abinci da dare bayan sallar isha'i shine lokacin da nike kwana kullum.

Kana bin ƙa'idojin aiki ƙwarai da gaske ina bin ƙa'idojin aiki saboda bin ƙa'idojin aiki shine zai sa aiki yayi kyau kuma a samu abokan kasuwanci ko kuma a faranta ma waɗanda aka yi aiki dasu a cikin kwanciyar hankali. Saboda haka ina bin ƙa'idojin aiki ƙwarai.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To, yanda nake daidaita aiki da rayuwa shine, ah, aikina ina bashi muhimmancin shi sannan ita ma rayuwa ina bata muhimmancinta. Kuma aikina kusan shine rayuwata saboda ai shi kaɗai ne abin da nake yi wanda nake samun, ah, hanyar da zan rufawa kaina a sirirri da ita. Wannan shine yanda nake daidaita aiki da rayuwa.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abincin da yake sawa in ji daɗi shine shinkafa da wake da miya. Wannan shine kalar abincin da na fi so kuma yake sani in ji daɗi idan ina cin shi, musamman idan akwai nama. To shinkafa da wake da miya shine abincin da yake sawa in ji daɗi.

Kana miƙe jiki da safe? Eh ina miƙe jiki da safe. Wannan abun shi ake kira da miƙa na safe, saboda a kowace safiya mutum zai tashi a jikin shi kamar diya gaggaci ya gaji. To idan, a na miƙe jikina da wannan safiyar, to duka sauran gaɓoɓin jikina za su warware jini na koma lafiya lau. To ina mike jiki da safe.

Kana fin son zama a kujeru ko tabarma? Wannan tambayar yadda take shine ka fi son zama a kan kujeru ko tabarma? To a gaskiya na fi son zama a kan kujeru saboda kujeru sune suke da taushi da laushi. Ta yanda idan na zauna ba zan ji nagaji ba ko kuma na gaji da zaman saboda taushin wannan kujeru. To na fi son zama a kan kujeru.

Yaya kake inganta aikinku? Yanda nake inganta aikina shine ta hanyar neman shawarwari daga mabambanta ma'aikata. Wannan ita ce hanyar da nake inganta aikina. Wannan shi ne hanyar da nake inganta ayyukana ko kuma ayyukanmu, saboda neman shawarwarin mabambanta ma'aikata zai taimaka sosai wajen inganta ayyuka.

Wane launi idanunku suke? Launin da idanunmu suke shine baƙi da fari. Wannan shine launin idanunmu. Launin idanunmu shine fari da baƙi. Wannan shine yadda launin idanunmu suke. Wannan shine yanayin yadda launin idanunmu suke, fari da baƙi.

Wani lokaci na shekara kake fi so? Lokacin da na fi so a shekara shine lokacin da ake yin noma. Wannan shine lokacin damina. Wannan shine lokacin da na fi so a cikin shekara, lokacin damina. Na fi son lokacin damina a kowace shekara. Na fi son lokacin damina a kowace shekara. Wannan shine lokacin da na fi so a kowace shekara.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Zan iya tafiya mai nisa da ƙafata, wanda zai iya kamawa tsayin nisa wanda zai iya minti talatin zuwa awa ɗaya. Wannan shine iya tsawon tafiya wanda zan iya yi da ƙafata. Wannan shine iya nisa wanda zan iya tafiya da ƙafata.

Menene kake jin tsoro? Abin da nake jin tsoro shine talauci. Ina jin tsoron talauci ƙwarai. Abin da nake ji matsaro shi ne talauci. Abin da nake ji matsaro shi ne talauci, saboda talauci babban ciwo ne. Ina jin tsoron talauci.

Wane malami kake finso? Malamin da na fi so shine malami na addinin Musulunci, wanda zai zauna ya koyar da mutane gaskiya da rikon amana da kuma yanda za su bautar ubangijinsu kuma suyi ladabi su yi biyayya. Wannan shine malamin da na fi so. Wannan shine malamin da na fi so.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiya wadda nike amfani da ita guda biyu ce akwai ta sharan gida, akwai kuma ta shara ɗaki. Ina amfani da tsintsiya ta kwakwa ta, ta, ta itace. Ina amfani da tsintsiyar laushi wadda ba ta itace ba. Wannan shine kalar tsintsiyar da nake amfani da shi.

Wane kayan marmari kake fi so? Kayan marmari wanda na fi so shine a tuffa. Kayan marmari wanda na fi so shine tufa. Kayan marmari wanda na fi so shine tufa. Sannan ina son mangwaro da banana. Ina son mangwaro da ayaba. Kayan marmari wanda na fi so shine tufa da mangwaro da ayaba.

Yaushe kake cin abincin dare? Lokacin da na dawo daga masallaci bayan nayi sallar magriba a lokacin nake cin abincin dare. A lokacin ne nake cin abincin dare. Ina cin abincin dare bayan na dawo sallar magariba. Ina cin abincin dare bayan na dawo daga sallar magariba. Ina cin abincin dare bayan na dawo daga sallar magariba.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakarmu da abokan aiki dangantaka ce mai kyau, mai daɗi. Muna yin dangantaka da abokan aikinmu, dangantaka mai kyau kuma mai daɗi. Muna da kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da abokan aikinmu.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Kafofin watsa labarai waɗanda nake amfani da su, ina amfani da rediyo da kuma talabijin. Ina amfani da rediyo da kuma talabijin wajen watsa labarai. Ina amfani da kafofin watsa labarai, rediyo da talabijin.

Menene yake sa ka yi dariya? Idan na tuna da malamina na aji ɗaya, shi ke saka ni dariya. Abin da yake sawa in yi dariya shine idan na tuna da malamina na aji ɗaya, shi ke sakawa in yi dariya. Malamina na aji ɗaya shi ke saka ni in yi dariya.

Kana sauraron rediyo? Kwarai da gaskiya ina sauraron rediyo, saboda rediyo ita ce hanya wadda ake sauraron labarai da ita cikin sauƙi. Ina sauraron rediyo saboda sauraron labarai. Ina sauraron rediyo saboda jin labaran duniya.

Sau nawa kake goga haƙora? Ina goga haƙorana sau uku a kowace rana. Ina goga haƙorana da safe, ina goga haƙorana da rana, sannan ina goga haƙorana da daddare idan zan kwanta. Wannan shine lokutan da nake goga haƙorana.

Yaya kake son zama? Inda nake son zama shine in zauna a kan kujera mai laushi, in ɗora ƙafa ta ɗaya kan ɗaya. Wannan shine inda nake son zama. Ina son zama in ɗora ƙafa ta ɗaya kan ɗaya. Saboda wannan zama ne mai daɗi mai cike da izza.

Kana ci da cokali ko hannu? Ina ci da duka guda biyun. Ina ci da cokali kuma ina ci da hannu. Amma na fi son ci da hannu saboda abincin zai fi daɗi kuma za ka fi ƙoshi. Na fi ci da hannu saboda abincin zai fi daɗi kuma za a fi ƙoshi.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Da farko, yanda nake sasanta rikici a aiki shine zan tambaya tsakanin masu rikicin sannan sai in sasanta su. Idan kuma rikicin akan aiki ne, aikinmu, to shima zansan ta yanda zan biyo in sasanta wannan rikicin a aiki.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Ina duba saƙonni a aiki sau uku. Ina duba saƙonni a aiki sau uku. Ina duba saƙonni a aiki sau uku, da safe, bayan na je aiki da kuma bayan lokacin da ba kowa wajen aikin, sai kuma idan zan tashi.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki akan lokaci saboda zan tsaya da farko in tsara yadda zan yi aikin, saboda, saboda in san yadda zan gama shi akan lokaci. Wannan shine yanda nake kammala aiki a cikin lokaci ko akan lokaci.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Girmama kostoma, abokin kasuwanci da kuma biya mai buƙatu. Biya ma kostoma bukata shine abin da yafi muhimmanci a kasuwanci. Kula da kostoma shine abin da yafi muhimmanci a kasuwanci.

Menene burin ku a aikin? Burina a aiki shi ne, ya kasance na yi aiki tuƙuru, kuma na yi aiki mai kyau, ta yanda zan faranta ma abokan aiki, da kuma shuwagabanni a wajen aiki. Wannan shi ne burina a wajen aiki.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulu na wanki idan zan yi wanki, sannan kuma ina amfani da sabulu na wanka idan zan yi wanka. Ina amfani da sabulu guda biyu. Ina amfani da na wanki da na wanka idan zan yi wanki ko kuma idan zan yi wanka.

Kana fin son fanka ko AC? Na fi son fanka akan AC. Na fi son fanka ba AC ba. Na fi son fanka ba AC ba, saboda fanka ta fi daɗi kuma ana sarrafa ta, shi kuma AC ni ban taɓa amfani da shi ba. Saboda haka na fi son fanka.

Kana iya yin iyo? Ina iya yin iyo a cikin ruwa. Ina iya yin iyo a cikin ruwa. Ina iya yin iyo a cikin ruwa ƙwarai da gaske. Zan iya yin iyo a cikin ruwa in ɗan jima a ciki, in daɗe, in ɗauki lokaci ban taso sama ba. Ina iya yin iyo a cikin ruwa.

Wani yanayin ɗaki ka ke fi so? Na fi son yanayin ɗaki ya kasance da haske kuma ya kasance yanayi ne mai daɗi a cikin ɗaki. Na fi son ɗaki ya kasance da haske kuma ya kasance yanayin akwai, a, akwai fanka a ɗakin. Wannan shine yanayin ɗaki wanda na fi so.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara a wurin da aka tanada a zubar da shara. Ina zubar da shara a gurare waɗanda aka tanada na zubar da shara a cikin unguwa ko cikin gari. Ina zubar da shara a gurare wanda aka tanada na zubar da shara cikin unguwa ko cikin gari.

Wane gudu na fanka kake fi so? Gudu na fanka wanda na fi so shine gudu na fanka wanda bai yi yawa sosai ba. Wannan shi ne irin gudun da na fi so na fanka. Gudu tsaka-tsakiya wanda bai yi gudu sosai ba. Ina son fanka ta yi gudu amma ba sosai ba.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo. Ina yin kiran bidiyo wajen abokaina, iyaye da sauran ƴan uwa. Ina yin kiran bidiyo saboda kiran bidiyo yana da daɗi. Saɓa nin kiran murya. Ina yin kiran bidiyo.